Yaya kake son zama? Yanda nake so in zauna, zan zauna kan abu, ƙafafuna suna ƙasa, ni kuma ina zaune, kaina na tsaye, wuyana na tsaye, bayana yana jingine da wani abu, bawai ya ƙasan jigin kujerar yanada, inda zan jingina.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ko wane lokaci, haƙin matsala in dalilin hakan ta tashi. Amma na yawanci na fi zuwa ƙarshen mako. Amma ba wai dole dole sai ƙarshen mako ba. In na samu dalilin zuwa kasuwa ko wane lokaci, nakan shiga gaskiya.

Yaya kake jira a layi? Yanda nake jira a layi, sai inna duw wanda na samu zan tsaya a bayan shi. Bana ƙoƙarin cin layi. Sai in tsaya a baya in layi ya kai kai na, inyi haƙuri in tsaya dai inda yake daidai ni amma kuma bana barin wanda ya zo baya na kuma ya shige gabana. Se in tsaya, in lokaci ya kai kai na se kawai, mm yi abun da nake ya kai ni wurin. Haka nake tsayawa a layi.

Yaushe kake kwana kullum? Yawanci dai banda lokaci kam da rana, banda lokaci da rana saboda wurin aiki yawanci dai da dare nake bacci. Wani lokaci ma ko da dare ina iya kaiwa sha biyu ma ban yi bacci ba. Amma ran da nayi bacci da wuri kamar tara haka zuwa goma nake ba nake kwana. Amma sai in kai karfe daya ma wani lokaci ban yi kwana ba. Kuma kwana dai ban yi na rana gaskiya.

Kana iya hawan keke? Bana iya hawan keke gaskiya. Ni duk abun da ma ake hawa bana iya hawan shi. Balantana keke da yake da wahalan hawa ban iya ba. Bana iya hawan keke, sai dai zan koya hawan keke. Ina son in koya hawan keke amma a yanzu ban iya hawan keke ba.

Kana fi son fanka ko AC? Eh, AC ya fi tsada amma ya fi yas fi daɗi. Ni na fi son AC akan fanka to amma yawanci ba AC ay. Fanka nake da shi ban da AC amma na fi son AC akan fanka.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? Abincin da yake sa ni ji daɗi abinci masu gina jiki, wanda kuma in naci a baki ze mun daɗi, kamar su nama, kwai, indomi, ah taliya indomie dai taliyan bature kenan, Seee wake ma ina son wake da alale ina son su sosai.

Kana mike jiki da safe. Ina mike jiki da safe mana ina ɗan guje-guje. Kuma ina da ay'yuka da yawa ma da nake yi da safe. In je nan in dawo, in je nan in dawo. To ko da ba wani mike jiki wai mike jiki ba, wannan ayyukan da nake yi yana miƙar da jikin. So da gaski'a ina mike jiki. Saboda haka ina mike jiki da safe ma da sosai da sosai.

Kana shan magani kullum? Magani? In sha maganin me? Me zanyi da magani? A'a bana shan magani kullum sai in ta kama. In ta kama kaman banda lafiya an rubuta mun, zan sha mana amma ace na kullum kullum din nan bana sha maganin kullum.

Kanafi kuzari da safe ko da yamma? Ko wani lokaci ma da safe ma ina kuzarin. Amma wani lokacin in mutum ya tashi da safen nan, sai ka gan cewa barci kamar yana idon mutum ba kuzari. Amma in barcin nan ya washe, na fi kuzari da safe. Saboda da yamma, ka riga ka gaji ko, ba kuzari gaskiya.

Kana tafiya da sauri? A'a, bana tafiya da sauri. Koccan sanda nake ƙarama, sai a ce min wai ina da tafiyan yanga. Wai bana tafiya da sauri. Ni kuma yanayi na ne fa, ban iya tafiya da sauri ba, sai dai in je a hankali, a hankali, har in kai inda zan je.

Wannewanne irin ice cream ka ka fi so? A'a, ice cream, ni a ice cream ai ba wanda ba na so amma ina san fan ice kuma, eh, ina san strawberry flavor. Yana min daɗi amma ice cream ma dai ko wanne iri ne ma ko in na samu sha nake ina son shi Ice cream ai ba wanda ba na so. Ko wane irin ice cream ina so.

Kana sanya agogo a hannu? Bana, ina sanya agogo a hannu, in ina da shi amma ban ɗauke shi dole dole ba. Ban ɗauke shi abun da, ya za mana wai kullin, kullun sai na sa ba. In ina da shi, zan sa, in kuma babu barin shi nake.

Kana kallo inuwar ka? In kalli inuwa na, yi me da ita. Inyi ta kallo inuwa na, bana kallo inuwa na. Ni ba yariya ba ce ya, za'ayi na kallon inuwa na. Ina kallo inuwa na? Inuwa? A'a bana kallo inuwa na wallahi. Ina tafiya sai ta kallo inuwa na, yi mai da ita. Bana kallo.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da nake fi so, ina son shayi, ina son su coke, su fanta haka. Sannan ina son su five alive. Ina son five alive amma abin sha dai da na fi so a cikinsu duka ko coke. Na fi son coke akan kowane abin sha.

Wane launi labulayen ku suke, labulen ku suke? Labule na launi shi kalan ruwan toka da, da kuma madara madara sannan akwai ratsam baki a jiki. Sai kuma labulayen dakina shi kuma kalan ruwan Bonvita ne da shi ma madara kalan madara madara haka a jiki.

Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmari da nake fi sooo, inadai son kankana. Cikin kayan marmari duka ko, kankana ne wanda na fi so, sai kuma wanda ke bin shi ayaba. Ayaba da kankana sune dai kayan marmari da na fi so gaskiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ina sha mana in na samu 'ya'yan itace kaman rake, kaman, ah, kankana da abarba haka a matse ruwan a bani. In na samu ke nan ina so ina sha amma kuma ba wai na damu da sai na samu ɗin ba gaskiya.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi a banki ne ke ajiye wa. Ban ajiye kuɗi a gida. Ina ma kuɗin yake, babu ai. In ba kuɗan sosai. Amma dai in dai ina da kuɗi mai ɗan yawa a banki. Yanzu bari in na ajiye a gida ma zan kashe su da wuri. Ni kuma da nake talaka, na gani sai kayi tattali. Ina ajiye kuɗi ne a banki.

Kana yin addu'a kullum? Addu'a ina yi kullum. Ina tashi da safe ina yi, in zan fita ina yi, in na je wurin aiki kafin fara aiki ina yi, in na zauna ma, in zan zauna ma fa wurin aiki sai na yi addu'a. Nan to ai addu'a dole ne, dole mutum ya yi addu'a. Ina yi kullum kam.

Menene babban nasarar da kuka samu a wurin aiki? Babban nasarar da muka samu a wurin aiki ko shine rage hatsarin jirgin ruwa. Wurin aikinmu wurin aikin, umm, hanyar jirgin ruwa ne toh. Alhamdulillahi, mun samu mun rage hatsarin da ke faruwa a kan ruwa sosai ta hanyar, umm, sa jami'an tsaro suna duba lodin 'yan jirgin ruwa da kuma ƙwarin jirgin ruwa da dai sauransu. Saboda haka wannan shine babban nasarar da muka samu. Alhamdulillahi.

Kana son kallon faduwar rana? To in kalli faduwar rana sabida me? Ina son kallon faduwar rana, in ina azumi. Ina azumi saboda na ƙosa in sha ruwa. To sai ita kallo cewa rana bai faɗi ba, rana bai faɗi ba har yanzu. In ba haka ba, to me yasa zan kalli faɗuwar rana in dai ba wannan ba?

Wacce hannu kake amfani da ita? Duka hannu biyu mana amma dama yafi, nafi amfani da dama sosai a kan, a kan hagu. So ina ga amsan ka dai zan ce hannun dama nake amfani da ita. Amma ai duka hannu biyu ake amfani ko. Amma dai an fi amfani da da-- ni nafi amfani da dama. Ko a rubutu da dama nake rubutu.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayana a'a, ba ta daidaita haske da kanta ba sai, ai sai an yi setting din shi akan haka. Amma ni setting da nayi ma wayata sai dai inda na sa shi baya daidaita haske da kanta. Gaskiya ba ta, ba ta daidaita haske da kanta.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum da safe mana karfe, da asuba mana. Karfe biyar dai haka na farka, saboda shirin sallah asuba da kuma shirin yara. Ina ganin ansan tambayan ka shine karfe biyar nake farkawa kullum.

Kuna da WiFi a gida? Ba mu da WiFi a gida, sai dai in saye data a waya. Amma ba mu da WiFi a gida, ai WiFi ko sai masu kuɗi. Ni kuma talaka ne, ban da kuɗin sayan WiFi a gida. Sabida haka ban da WiFi a gida sai dai in saye data haka.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ruwa da nake sha kullum bai da adadi. Duk yanda ya zama ya yiwu ne. Akwai wata rana da zaka ji kana jin ƙishin ruwa sosai zaka sha ruwa da yawa. Akwai wata ranar kuma da zaka gan dai ƙishin ruwan bai da yawa sosai to amma a ƙalla dai, ina shan lita uku a rana. Randa ban sha da yawa ba kenan lita uku a rana.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yanda nake sasanta rikici a aiki ne, nakan kasan ce in yi ƙoƙari dai in hana ayi zagi. Ko da za'a gaya wa juna magana kada ayi zagi sannan kuma kada ya kai ga an yi dambe. To sai in zauna in saurari kowa, meye wannan, meye laifin wannan, meye laifin wannan. Daga nan kuma in bawa kowa laifin shi. Wanda yake da laifi in bashi, wanda bai da laifi kuma in bashi gaskiyan shi kuma in yi ƙoƙarin ga dai ba a yi gaba ba. Dande an dawo in nuna cewa, in nuna ma kowannen su cewa ba wanda yake yaro anan yanzu. Kowa ya girma saboda haka muyi ƙoƙari, muyi ƙoƙarin mu zauna lafiya da juna, shi rayuwan ma guda nawa yake.

So nawa kake karbar kira a aiki? Kira a aiki ai bai da adadin cewa so kazane. Duk yanda aiki ya taso a haka za a kira ka. In kuma ba aiki wani lokacin ma saika gama har a gama ba kira. Amma wani lokaci kuma kira akan kira kana kan yin wannan aikin ma ba ka gama ba kaga an kira ka akan wani. Haka dai abin yake. Da ma shi rayuwa, ai rayuwa bai da tabbas. Babu cewa yi abu kullin kullin sai ya rinka faruwa. So kira aiki dai kam ba wai so kaza bane duk yanda ya kama ne.

Wadanne ƙofofin watsa labarai kake amfani dasu? Ƙofofi watsa labarai da nake amfani dasu sune yanar gizo kamar su Facebook, su WhatsApp da kuma TikTok da kuma YouTube da Instagram. Dukkade ina amfani dasu sannan X wanda aka fi sani da da Twitter. Na fi ma amfani da Twitter dinnan gaskiya.

Kana iya duba lambar QR. Lambar QR, a'a ni ban iya duba shi ba. Ban san yanzu ga, to ai gani na yi kawar butu zane ne kawai QR ɗinnan. Yaya zan duba lambar QR? Ban iya dubawa ba. Amma inda yanda ake dubawa zaka iya koya mun. Ni ban san yadda ake duba lambar QR ba.

Nawa sa'o'i kake kallon wayan ka? Kai, hmm, ban sanni ba. Gaskiya, eh, ai kullum cikin kallon waya na nake. Sai dai maybe ina yin wani ɗan aiki. Kai, ko da a girki nake waya na kusa dani. Ina dan yi wani abin juya in kalli waya. Ko da ina bacci ne waya na kusa dani da na ɗan farka sai na ɗauki waya na duba. Saboda haka kai, ba hadadɗi fa. Eh, kullum cikin kallon waya na nake. Kullum ne, kullum cikin kallon waya na nake.

Me kake ci a wurin aiki? Kai wannan tambayan kamar ma ka san yadda nake fama da rashin abinci a wurin aikin mu. Wurin aikin mu ko ba wurin siya abinci a kusa. Sannan kuma kai, me nake ci a wurin aiki wallahi sai a hankali fa. Ina wahala wurin aiki na abinci. Sai irin su ɗan biskit su gari ka sha gari ka ci biskit ni duka kuma basa abun naɗi na basa kusa da ne so a-abubuwa ba abinci ne kam gaskiya. Dagasu biskit ne dai da su coke dai haka. Shi ke na abun da ake samu a ci a wurin aikin mu?

Yaushe kake fara aiki kullum? Da safe mana. Ƙarfe takwas muke zuwa aiki. Ace dai ƙarfe tara de, an fara aiki. Kullun dai, kullun dai, ƙarfe tara ne, muke fara aiki. Kullum ƙarfe tara. In ya wuce tara, ka makara. Ƙarfe tara.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yanda nake tafiya zuwa wurare ni dai ban da abin hawa, ban da mashin, ban da keke, ban da mota. Saboda haka yanda nake zuwa in guri ne da bai da nisa, zan je da ƙafa. In wanda yake da nisa ne kuma zan tafi da abin hawan kasuwa ko keke napep ko kuma mashin na kuɗi. Shi nake, a haka nake tafiya wurare, na hau abin hawa na kuɗi.

Yaya kake karbar baƙo? Yanda nake karɓan baƙo, ya danganci bakon. Akwai wasu bakin da in sun zo, sai ka ji ma me ya kawo su, me yasa suka zo. To amma ni in general, gaskiya yawanci indai nayi baƙo ko da wanda ban gayyata ba ne, ina murnan da zuwan shi. Kuma ina karban shi hannu biyu-biyu, in ba sa ruwa, in ba sa abin sha, idan abinci ma ban da, haka nake karɓan baƙo saboda aka ce bakonka annabin ka kuma baƙo rahma ne.

Kuna yin wuta da itace? Muna yi, muna yin wuta da itace amma na daɗe ban yi ba fa. Wuta da itace ina yi ne in ina da biki. Haka yanda za a sa babbar tukunya sai a haɗa wuta da itace amma dai ba shi gaskiya. Hayakin nan shi ya sa ban san yin wuta da itace saboda hayaki. Amma in akwai sha'ani bayan da ka yi, dole sai ka haɗa wuta da itace.

Inna kake ajiye makullan ku? Makullai na, ni makullai na ko a haɗe suke gaba ɗayan shi. Na ɗakuna gabaki ɗaya a wuri ɗaya suke. Na wurin gate kuma gabaki ɗayan sa a wuri ɗaya suke. To shi na ɗakuna da suke wuri ɗaya ina makalashi a kofa ne. Saboda kada in ɓatar da shi yana jikin ƙofa kullum.

Wane irin yanayi kake so? Ina son yanayi dai duka yanayin da yake akwai sanyi. Ina son shi saboda ban son zafi. Saboda haka yanayin hunturu da yanayin damina duk ina son su amma yanayin zafi kam bana son shi kwata-kwata. Ina takurane, zafi yana takurane. Na fi son yanayin sanyi, yanayin hunturu da yanayin damina.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App da nake amfani da shi don saƙonni akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Instagram, akwai TikTok, akwai X kuma Twitter kenan. Sannan akwai YouTube. Duka ayi wayanan app ana tura saƙonni, amma wanda dai na fi amfani da shi shine WhatsApp da Facebook.

Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya ai ba daɗi. In dai hayaniya ina jin hayaniya gaske yana damuna sosai. Ban son hayaniya, yana sani ciwon kai, yana kuma damuna. Nafi son gurin shirooo, yakasance ni kaɗai a wani guri shirooo, babu hayaniya. Nafi son irin wannan gurin, amma hayaniya kam gaskiya yana damuna.

Kana amfani da soro net, rigan soro kai, rigar soro ake cewa ba na amfani da shi ba, yana da takura ne. Net ba, net yana da takura. Ba za ka samu ka yi birgima a saman gadonka yanda kake so ba. Saboda haka ba na amfani da soro net, ba na amfani da shi.

Kana iya amfani da kwamfuta? Ina amfani da kwamfuta. Ko a wurin aiki ai da kwamfuta muke amfani da. Saboda haka na iya amfani da kwamfuta. Teee, na iya ma amfani da kwamfuta tin ina karama bane, ina firamari. Saboda baba na yana da kwamfuta, so ina dandannawa har na iya koyan kwamfuta sosai. Yanzu kam kwamfuta ba matsala bane a wurina. Na iya amfani da ita.

Nawa madubi kuke da shi a gida? Kuke da su a gida madubi? Madubi da yawa amma dai babba wanda yake da girma guda biyu ne nake da ita. Amma muna da madubi da yawa ai a gida. Ai gasu harda madubin mota, harda su madubin powder. Suna da yawa.

Kana taunawa goro? Bana taunawa goro, sanda nake tauna goro, akwai lokacin da nake da cikin fari. Na tauna goro sosai da sosai, ina ta cin goro, ina ta cin goro. Tutu lokacin ko goro ya fita a rai, na bana cin goro kuma ma an ce ai goro babu bani mai kyau ko, yana da cafe, bai da kyau ma health ɗin mutum, lafiyan mutum. Saboda haka goro ma tauna shi bai da kyau.

Kana shan madara? Ina shan madara mana. Akwai wanda bai ma shan madara? Madara fa yana da daɗin sha kai. Ni harda madaran gari da na ruwa, ko wanne na samu ina sha ina sha sosai. Na samu kawai in ka gama ban sha madara ba ko to ina gudun kada ya sa ni ƙiba da yawa. Amma ba don wannan ba, kai ina san madara sosai.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Muna sa uniform amma ba kullum ba. In za mu je field work, aikinmu aiki a kan hanyoyin jirgin ruwa ne, to in za mu je, muna sa uniform. Sannan in ya kai ga za mu hau saman ruwa, muna sa life jacket. Rigan ruwa kenan muna sawa.

Kana fi son bas ko taksi? Nafi son bas sabida yafi girma, yafi bada space da mutum zai zauna da kyau. Ni ina da jiki, in na hau taksi ko da sauran mutane sai kaga wurin ya matse mu, amma in bas ne ba matsi, kana samun walwalan wurin zama sosai. Na fi son bas akan taksi.

Kana rubuta kashe kudin aiki? Ina rubuta kashe kudin aiki. To ai in baka rubuta kashe kudin aiki ba, aiki da wa mutum na yi ne don ya ci riba. In baka rubuta kudin kashe aiki ba, ya za ka san cewa ka ci riba ko ba ka ci ba? Ina rubuta kudin kashe aiki saboda in san riban nawa na ci ko kuma ka yi Allah dai ma ya kiyaye ai ba sana'a nike yi ba, in san nawa na kashe. Ina rubutawa.

Kana rufe baki lokacin hamma. Ya ake rufe baki in ana hamma? Sai dai in ɗan tare da hannu amma bana rufe bakin. Ina yin hamma na ina buɗe bakina ne wa ga inayin hamma na saboda inji daɗin shi kuma in ma ƙwayar cuta ne a ciki ya fito gaba ɗaya. Bana rufe baki lokacin hamma. Gobe ma nasan ina jin hamman. Kadai gani kuma bana rufe baki lokacin hamma.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi, waƙa, rawa, ni ko raina ne ya ɓace sai in sa waƙa. In aiki nake yi sai in sa waƙa. Ina yi, ana waƙa. Waƙar da na yi ina bi. Wani sa'in ina haɗawa da rawa. To haka na sani nishaɗi, in manta da mara da baƙin ciki da na ƙunsa ko wani abu haka gaskiya.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya Android ne. Android mema ake cewa, na manta, Android 5 ko? Inaa da 5G, sunan wayar kuma Infinix Hot 30i. Wayar da nake amfani da ita kenan.

Ya kake jagorantar mutane? To, yanda nake jagorantar mutane dai ina haɗawa da haƙuri. Kasan abin da ya haɗa mutane, mutum ɗaya biyu zuwa sama sai ka haɗa da haƙuri. Sannan kuma ina haɗawa da authority na nuna nine shugaba anan don kada mutum ya yi abun da bai kamata ba. Ni dan haka nake jagorantar mutane kuma ina jagorantar mutane da gaskiya da adalci tsakani. Bana yin rashin gaskiya kuma bana ha'inci a jagorantar mutane.

Kana jurewa barkono mai yaji. Kaai a'a, bana son barkono mai yaji ma. Kaai yana damuna, ina ci shi. Waiyo makogwaro na, waiyo bakina. Sannan kuma in na je, in na zo zan je bayi ba, eh yin kashi. Wayoyo zafi, zafi. Inda na ci abinci mai makogwaro ba, me barkono ba. Kaai a'a, bana son barkono, bana son.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikin mu, ba laifi yanda dai ko wanne wurin aiki yake haka wurin aikin mu yake, bai cika kyau ba kuma bai cika muni ba sannan kuma daidai gwargwado muna aikin mu, wurin aikin mu ni dai ban gane tambayan da kake mun ba, amma wurin aikin mu lafiya lau yake.

Ya kake magance matsaloli a aiki? To ya dagan ci yanayin matsala, matsalar ayi. Diy yar da matsala ya zo a haka za ka nemo maganin shi. Ka san dai aka cewa wai cuta in ba ka sa abun da ke damun ka ba yi baya da za ka nemo magani. Diy ta inda matsalar ya zo tana ake nemo maganin shi. Saboda haka ya dangan ci yanayin matsalar.

Yaya kake amfani da wayarka? Ina amfani da waya na yanda ya dace mana. Yanda ake amfani da waya. Ina browsing da shi, ina making calls, ina messaging, ina duk yanda dai ina hotuna da wayar. Ina duk abun da dai waya ke yi ina amfani da tawa nima ina yi da shi. Har da neman kuɗi ina neman kuɗi da wayana.

Kana ci da cokali ko da hannu. Ya danganci abincin shinkafa rice da cokali. Mashed rice tuwon shinkafa kenan da hannu. Ko wani irin tuwo ne da hannu nike ci ko da sakwara ne da hannu ne. Amma in kamansu de shinkafa su wake su doya haka waɗannan kuma da cokali ne ko cokali me yatsu.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa, nakan kulle winduna don kada ruwa ya shigo ciki. Sannan inje in jera kwanuka saboda ruwa ya zuba in samu yin amfani da su. To in na samu dama, ina tuɓewa fa in shiga cikin ruwa in yi wasa. Ina son wasa da ruwa sosai.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu, unguwar mu dai na nan dai ba na masu kuɗi bacancan sannan kuma ba na talakawa bane. Akwai manyan gidaje, akwai gidajen gargajiya kuma, kuma yawanci ƴan yaren unguwar mu dai gwarawa ne, su ne gidajen gargajiyan.

Yaya kake bayar da ra'ayi aiki? Ra'ayi, ehh normal mana faɗin shi zan yi, idan na ce ga yanda in na ga wani abu wanda na san zai yi amfani wurin aikin mu, sai in faɗe shi, in ce mu yi abu kaza haka zai iya kasancewa haka. Wani lokacin kuma in faɗa a rubuce, ya yi sai a yi amfani da shi, ya bai yi ba kuma a ce ba mai yiwuwa bane, shi ke nan ba matsala.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar rike shine kaɗai. Ba zan gaya wa kowa ba, ko mama na wadda take ita ta haife ni kuma na yarda da ita. Ba zan faɗa mata ba saboda ban sani ba ko lokacin da nake gaya mata wani na nan yana jin mu. Ban sani ba shi yasa kalma dai in sirri ne rike shi ke yi a cikina ni kaɗai.

Ina kake cin abinci wurin aiki? To abinci wurin aiki gaskiya inda muke cin abinci a wurin aiki yana da nisa da wurinmu. Inda muke aiki ba wurin cin abinci kwata-kwata, ba wurin sayen abinci. Wallahi inda za ka samu a saya abinci yana da nisa. Gaskiya muna fama da rashin ma cin abinci wurin aikin nan muna fama da shi.

Wane malami kake fi so? Na fi son malamin lissafi mathematics ke nan. Saboda ina son mathematics, na iya mathematics, na iya lissafi sosai. To in malami ya shigo aji sai inyi ta murna, saboda kullum in ya yi tambaya ina ba da amsa. Sai in ta murna, "kasan irin wa nan abin ko akwai dada?"

Ina rike lema lokacin ruwa, ina rike lema lokacin ruwa amma in ba iska because in ana iska, ka rike lema iska na lalata lema. Sabida haka ina rike lema lokacin ruwa in ba iska, ina ko iska bana rikewa shiga kawai na keyi.

Ina amfani da kunnen waya? Ban ma da ita. Kunnen waya ko? Ban da ita. Wayan, hmm, kana nufin earbud ai ko? Ban da ita. Ban amfani da ita. Ina dai da wayan hannu, ina kuma da earpiece da nake amfani da shi amma ban da earbud.

Kuke aiki tare da kungiyar, wane kungiya tukuna aiki tare da ƙungiya? Ooo na gane, na gane ƙungiya. To, ai ƴan ƙungiya ko suke da gwamnati basa ɗaukan kowa suna yin abinsu basa kuma mana faɗa ma kowa duk abun da aka samu su suke cinye abunsu saboda haka bamu jin daɗin aiki da ƙungiyar gaskiya.

Wane irin wasa kake yi a waje? Irin wasan da nake yi a waje, wasan guje-guje, sai wasan rawa haka dai rawa, da kuma dai wasa, wasan kena bana wani wasa ka, bana son yin wasa. Ban son yin wasa a waje sai dai a cikin gida.

Ba na kunna kendir a gida. Ba na kunnawa kendir, ai ya zama tsowon yayi kumama bai da haske kaman da. Ba na kunna kendir, a gasu tochilan, gasu tochilan sola na rana, me zai kai ni kunna kendir? Ai gara sai sola. Kokuma in sai tochilan caji. Ba na kunna kendir a gida.

Kunna sanarwar apps. Sanarwar apps, wasu apps ne sanarwar apps. Ban san su ba. Balantana in kunna wa, in kunna su. To bana kunna sanarwar apps. Ban san ma me wani irin apps ne ma sanarwar apps. Bana kunna su.

Aya kake kawowa gidanku? Yanda nake kawowa gidanmu ta hanyar bin abin hawan haya mana ko mashin ko keke napep, tunda ni dai banda mota, banda mashin ban mada keke, to sai in hau abin hawa na kuɗi ko keke napep ko mashin yanda nake kawowa gida na kenan.

Wani irin tufafi kake fi so? Tufafi wanda ya rufe jiki yake kuma da yalwa ba wai wanda jikina yana waje ba. Sannan ina son kala ja, ina son blue. Irin tufafin da na fi so shine mai laushi kuma wanda bai da roba.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Lokacin da na isa ofis, nakan zauna, in yi addu'a. In na yi addu'a, na gama sai in gai gaisa da mutane. Addu'a ne dai farkon abin da nake fara yi kafin in yi kome ma sai na yi addu'a. In na zauna, sai in yi addu'a, in yi addu'a sosai sannan inzo in gaisa da mutane.

Kana son zama kusa da taga? Ina son zama kusa da taga saboda iska yayi tabusowa. Iska, iskan Allah ba waina ƙage ba na bature ba. Ko a yanzun da nake magana ina kusa da taga ne. Ina son zama kusa da taga sosai da sosai saboda in riƙa samun iska sannan kuma in ga haske. Ina ganin haske, ina ganima kuma abun da ke faruwa a waje.

Kana fison tufafin auduga ko cotton ko silk, silky. Na fi son auduga, auduga ya fi zama a jiki, ya fi, har binci daɗin sawa ne. Na fi son auduga akan silky. Silky yana tsintsi ko zani ka ce za ka ɗaura, in dai silky ne sai ka ga yana kwancewa. Na fi son auduga.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin da nake so a shekara December, ƙarshen shekara ke da lokacin da zaka gan ana bada abubuwa, ana bada su, allowances, kuɗi da yawa ne na shigowa hannu. Saboda haka na fi son December nan fa kay, December nan yafi daɗi.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yanda nake gaishe wa mutane, ya danganci waye zan gaida. In irin tsarar na ne haka, sai in gaishe ka yaya dai ya kake kana lafiya kana kallau. In kuma yaro ƙarami ne wanda yake ƙasa da ni, ina cewa "ya kake ka tashi lafiya?" irin dai yayi makamantan haka. Amma in babba ne wanda yake gaba da ni, sai in ce ina wuni ko ina kwana. In ta kama in russu nama ma mutum, in gaishe shi tunda yana gaba da ni ne, ya girme ni. Haka nake gaishe wa mutane.

Kana raba ayyuka ga wasu. Ina rabawa mana, ina da waɗanda suke bayana a wurin aiki. Saboda haka ina da ayyuka nakan raba masu ne don nima in samu huta, sai dai wanda in na gan cewa ba za su iya yi ba, to sai ni in yi ko kuma in sa hannu muyi tare. Amma yawanci lokuta ma dai ina da ayyuka su nake ba ma wa su yi.

Ana jin tsoron ƙwari. Ina jin tsoron ƙwari saboda cutarwan shi. Kwari yana da cutarwa daban-daban. Shiyasa nake tsoron shi ba don tsoron shi wai don, eh, ina tsoron abun nan din shi ba amma wai kamar wasu ƙwari in sun shiga maka a ido suna sa zafi a ido ko kuma a hanci haka saboda duk wannan dai nike jin tsoron su.